Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin da mutum yake bikin ranar haihuwarsa idan ya zagayo a shekara. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina bikin ranar haihuwa na ta wurin tara abokan arziki, in yi girke-girke iri-iri, sannan in raba abin sha, sannan wani zubi zan in kawo kayan kiɗa domin a yi rawa.

Sau nawa kake goga haƙora? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake goga haƙora, ko a rana ko kuma a sati. Wannan in aka tambaye ni, ina iya cewa ina goga haƙora sau biyu a rana, wato da safe da kuma yamma.

Wanne-mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mene ne yafi wa mutum muhimmanci a cikin abokantakan sa da abokansa. In aka tambaye ni, ina iya cewa abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka na shine gaskiya da kuma bin tsari.

Kana kallon taurari da daddare? Ko kuma kana kallon taurari da daddare? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana fita daga ɗakinsa domin ya kalla tauraru a waje da daddare. In aka tambaye ni, ina iya cewa, "Eh, wani zubi ina fita in kalla tauraro da daddare."

Kana iya kunna wuta? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya kunna wuta, ko na girki ko kuma wutan lantarki. In aka tambaye ni, ina iya cewa "eh ina iya kunna wuta". Ina iya kunna wuta domin girki kuma ina iya kunna wutan lantarki.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum ya fi son zama a birni ko kuma zama a ƙauye. Birni shine inda mutane suna da yawa kuma akwai na'ura da kuma, um, gine-gine masu kyau. A ƙauye kuma mutane suna nan kaɗan sannan gine-ginen ƙanana ne sannan, a yawan zubi, yawan lokaci babu na'ura da yawa. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son zama a birni domin yawan mutane da kuma yawan na'ura da kuma wutan lantarki.

Menene kake son canza a wurin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene mutum yana so ya canza a wurin aikinsa a wannan lokacin. In aka tambaye ni, zan ce ina son canza kwamfuta da nake aiki da shi da kuma tsarin zuwa aiki lokacin zuwa aiki.

Kana riƙe riga a aljihunka? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yakan riƙe riga a aljihunsa. Domin wasu mutane suna riƙe riga ko mayafi a aljihunsu don tare sanyi ko kuma zafi. In aka tambaye ni, ina iya cewa a'a, bana riƙe riga a aljihuna.

Wane lokaci na rana kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane lokaci na rana mutum ya fi so ko kuma ko wane lokaci mutum ya fi so a rana. In aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta. Wani zubin nafi son safiya domin ina tashiwa da karfi na a lokacin kuma babu zafin rana da kuma sauransu. Wani zubi kuma nakan ce nafi son yamma domin lokacin kowa ya dawo domin ya huta daga wurin aiki kuma shi ma babu zafin rana kuma iyali duka suna wuri ɗaya.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana raba inda za a iya same shi a yanar gizo. In aka tambaye ni, zan ce eh, wani zubin nakan raba inda za a iya same ni a yanar gizon Facebook da kuma wanda ake kira WhatsApp.

Ina sauraron rediyo? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana kunna rediyo ya saurare ta ta wurin jin labarai da kuma abubuwa masu tasowa a ƙasarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa wani zubi ina sauraron rediyo wani lokaci kuma na kan yi amfani da waya na ta wurin jin abubuwa masu tasowa da kuma labarai.

Kana koyon wata yare? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana koyon wata yare daban-daban da yarensa da ya fi iyawa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina koyon yarurruka kaman guda biyu. Ina koyon yaren Yarbawa kuma ina ƙara koyon yaren French.

Kana bin ƙa'idodin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana bin tsari da kuma ƙa'idan aikinsa. In aka tambaye ni, zan ce eh, a kowanda lokaci ina bin ƙa'idodin aikina. Ina kuma kiyaye duk tsarin da maigida ya ba ni domin in yi aikina a kan lokaci da kuma a kan tsari.

Wane irin fim kake son kallo? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wace irin fim mutum yake son kallo domin ya ji daɗi. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son kallon fim na soyayya, da kuma fim na karatu, da kuma irin na faɗa.

Sau nawa kake yanka farce? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake yanka farce. Wannan in aka tambaye ni, ina iya cewa domin tabbatar da tsafta da kuma lafiyar jikina, ina yanka farce kowane sati, wani zubin kuma bayan sati biyu.

Me kake shirin yi a karshen mako? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene mutum yake shirin aikatawa a karshen mako. In aka tambaye ni, ina iya cewa a karshen mako zan yi, ina shirin yin share share, in share gida na, in share kura. Sannan zan yi girke girke iri iri in ijiye domin satin da ke zuwa, makon da ke zuwa. Sannan kuma ina iya yin wasu shirye shirye na fita da iyalina domin mu ji daɗi mu kuma kalla rawa.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane kalar waya nake amfani da shi. Domin akwai ire-iren waya wanda bature suke kira Android, akwai wani kuma wanda bature suke kira iOS. In aka tambaye ni, zan iya amsawa ina amfani da wayan hannu ne da ake kira Redmi A5.

Kana da sa hannu a sakoninku? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ina iya sa hannu a sakoninmu a gurin aiki. In aka tambaye ni, zan ce eh, ina da sa hannu a sakoninmu na wurin aiki. A wani lokaci nakan yi, shine a maimakon maigida.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane lokaci mutum yake wanke kayayyakinsa. Wannan yana iya nufi ko a sati ko kuma a rana. Kuma kayayyaki suna iya nufin rigunan sawa ko kuma kwanukan cin abinci. In aka tambaye ni wannan ina iya ansawa a sati, ina wanke kayayyaki ranar Asabar. Sannan a rana ina wanke kayayyaki da safe. Sannan kayayyakin rigunan sawa ina wanke su sau ɗaya a sati. Amma kayayyakin girki ina wanke su kullum rana da safe.

"Me kake yi lokacin da kake jin damuwa?" Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake yi ko mene ne mutum yake yi lokacin da ya sami kansa a cikin damuwa. Wasu suna iya yin kuka, wasu kuma suna iya neman shawara. In aka tambaye ni, zan ce in na sami kaina cikin damuwa, nakan yi bincike in nima shawara a wurin mutane sannan in san yanda zan fito a cikin wannan damuwan. Kuma nakan yi bincike kuma in san wayanda suka fuskanta irin wannan damuwan da nake fuskanta a lokacin sannan in gan mene ne suka yi da ya fitar da su a cikin wannan damuwan sai ni mama in yi abin da suka yi.

Nawa ruwa kake sha kullum? To ina gani kaman wannan tambayan na nufin yawan ruwan da mutum yake sha a kullum. Kuma in aka tambaye ni, ina iya cewa bisa ga tsarin masu kiwon lafiya, ya kamata mutum ya sha ruwa kaman lita biyu zuwa uku a rana. Kuma ni ina shan ruwa daga lita biyu zuwa uku a rana.

Wani irin burodi kake fi so? Ko kuma wani irin burodi kake fi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wanda irin burodi mutum ya fi son ci. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son cin burodi da aka yi da kwakwa da kuma burodi mai laushi sosai.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ina mutum yake ajiyar hotunan wayarsa domin ya same ta duk lokacin da yake nema. In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Ina ajiye hotunan wayana a, a gidan hotuna na wayan hannu. Wani zubi kuma ina ajiye hotunan wayana a yanar gizo don in same shi duk lokacin da nake nema.

Kana fikicin tufafi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana fikicin tufafinsa ko na mutane domin kasuwanci, ko kuma yana fikicin tufafi don yin jin daɗi ko sana'a. In aka tambaye ni, zan ce a'a, bana fikicin tufafi.

Kana da dabbar gida? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana kiwon dabba a gida ko baya kiwon dabban gida. In aka tambaye ni, zan ce eh ina kiwon dabbar gida ko kuma zan ce eh ina da dabbar gida, wato ina da dabbar gida kaman kare, ina da akuya da kuma kazan gida.

Kana amfani da matashin wuya? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko in mutum yana kwanciya ko yana hutu, yana amfani da matashin wuya. In aka tambaye ni, zan ce a'a, ba na amfani da matashin wuya, sai dai na kai.

Wane malami kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane malami ne mutum ya fi so ya koyar da shi. In aka tambaye ni, zan ce na fi son malami mai koyar da addini da kuma malami mai koyar da lissafi da kuma wasu yare kamar Turanci da sauran su.

Kana shan magani kullum? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana shan magani kullum. To shan magani kullum yana iya tasowa daga cuta ne da mutum yake da shi, wanda likitoci suka ce ma mutum ko kuma masu kiwon lafiya suka ba mutum sun ce ya dinga sha kullum. In aka tambaye ni, zan ce a'a bana shan magani kullum domin ban da cutar da ya ba ni wannan yanci in sha magani kullum.

Nawa kuɗin lantarki a wata ko kuma nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To wannan ana tambaya ne domin a san ko nawa ne mutum yake biya a wata domin wutar lantarkin da yake mora. In aka tambaye ni, zan ce ina biyan kuɗin lantarki a wata sama da dubu bakwai. Dan dai muna da yawa ana iya kawo kamar dubu ɗari da wani abu sannan mu raba gida gida amma ni gidana ina biya dubu bakwai a wata.